Yaya kake ajiye takardun aiki? Takardun aiki dina, in zan ajiye, ina ajiye a gurin aiki dina ne. Ina ajiye a cikin cabinet da yake a ofis dina. Ina ajiye gurin zan kulle saboda ni kaɗai ne nake, nake yin amfani da zan, da, da, da cabinet ɗin. Man kulli ɗin hanuna ne zai, zai, zai, zai tsaya saboda shi nake ajiye a cikin cabinet dina saboda zan, zan, zan kulle shi sosai. Ina kulle zai hanuna ne yake yi.

Kana son, son kallon wata da, da dare? Eh, ina son kallon wata da dare sosai saboda na sani wata, eh, wata zai yi, zai yi akwai shi a dare. Saboda in wata ya, ya zo ina kalle shi, ina kalle zan yi addu'a Allah sa ya, wa, watan nan ya, ya yi ma, ma, mana albarka saboda shine nake son kallon wata da, da dare sosai.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Ni bana riƙe lema lokacin ruwa. Saboda me? Saboda ni ina da mota. In akwai ruwa zan shiga cikin mota na ne. Ina shiga cikin mota. Cikin mota ne zan tsaya in ba, in bana tafiya wani wuri. Amma in ina tafiya wani wuri, cikin mota na ne zan je da shi. Saboda haka ni bana, bana yin amfani da lema a lokacin ruwa saboda ina da mota dina. Cikin mota ne zan tsaya in akwai ruwa inda nake.

Kana koya wata yare? Eh ina ko-koya wani wata, saboda ni mutum da yake son ya koya wani wata da, da ba, da bai da, da, da ba yarena ba ne. Ni yanzu yanzu ina, ina, eh, ina koyan yare ma'aik-ma'aik-giyar French ɗi ne nake koya. A online nake koya shi. Akwai wani app da yake koya mun yare ɗin. Yare ɗin yana da, yana da lafiya sosai, saboda shi nake so in koya yaren French ɗin. Amma in na fara amma ban gama da shi ba.

Kana shan magani kullum? A'a, ni bana shan magani kullum saboda ni, ni mutum ba ya, bai da, bai yaso da magani ba ne. Amma in ina da wani abu da yake, da, da yake same ni a ciki, a ci-- a, a jikina, shine zan yi amfani da magani. Amma in ba wani abu da yake, ba da yake same ni ba, ba zan sha magani ba. Saboda haka ni bana son magani, bana son magani. Amma in akwai wani abu da zan, da zai yi amfani da ni in shan magani, zan sha magani ɗin. Amma in babu, ba, bana sha magani, magani.

Kana kulle kofa kullum? Eh, ina kulle kofa kullum. In zan, in zan fita kofa dina ko kofan gidanmu ina kulle saboda ba na son wani mutum ya shiga. Saboda haka ne nake kulle kofa kullum. In ban kulle kofa ba, mutanen da ban sani ba za su shiga. In za su shiga wurina za su ɗau wani abu da ba nasu ba ne. Saboda haka ne nake so in kulle kofa kullum in zan fita adai wani guri.

Yaushe kake fara aiki kullum? Gurin aiki ɗina muna fara aiki 7:00 AM. An, eh in mun fara aiki 7:00 AM sai daga, daga lokacin 5:00 PM da zamu kulle gurin aiki ɗina. Every ranar Monday day Friday ne muke, muke je gurin aiki. Muna fara aiki 7:00 AM ko max in bamu je, ba, ba mu zo, ba, ba mu zo da wuri ba za mu zo 8:00 AM. Amma 7:00 AM ne muke fara aiki a gurin aiki ɗina haka ne muke yi, ni muke yi.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina yin karatu sosai kafin in je barci. Saboda ni karatu da nake yi shine ina ina yin karatu Al-Qur'ani dina ne kafin in je barci. Amma in ina da exam ko wani abu da zan yi amfani da shi ne, zan yi karatu kafin kafin in yi kwana. Amma ina yin karatu Al-Qur'ani dina kafin in yi kwana ne.

Ina ne kake ajiye hototunan wayarka? Hototunan wayar ɗina ina ajiye a cikin gallery ne nake ajiye. In hototuna ɗina ne, zan a create folder. Inna create folder, cikin folder ɗin dana shine nake ajiye su hotonɗin. Saboda inna ajiye a cikin folder zai, zai je cikin cloud ɗina. Ina iya ajiye cikin cloud ɗina zai, wurin de, wurin, wurin, wurin, wurin ne yake.